A'a in sha Allah a yayin yanzu kwanan gado muke yi. Allah ya buɗe mana hanyar haka dole ne mu kwana a gado. A gado muke kwana ƙasa kuma sai ta kama a cikin lokacin dai akwai ɗan zafi zafi ya gari. Ai sai mu kwana a ƙasa inda za mu ɗan ji sanni sanni. Wannan ai ita ta fi kyau ta kuma aɓinga amma kwanan gado muke yi.

A wani lokaci muna raba, kam ana raba inda ake a yanar gizo. Yanzu ka gan mu a nan, anjima kaɗan ka gan mu a can. Ita yanar gizo ai, waje ne, babban waje ne. Yanzu nan zaka ga wani ya ce "Mama ne ka za shiga waje ka zaka wani abu za ka je ka cika, ko kuma ga wani abu can ka je ka yi." Ai ita yanar gizo, dole ne a ce kana nan kana can. A dole ne ka raba. Ina raba sosai. Yanzu nan ka gan ni a Facebook, yanzu nan ka gan ni a WhatsApp.

Ai ita abunda ake tauna tun ana yaro ko kuma ana jariri. Ai ita in ka samu goru ba, ita wannan tana ba ta ma taunawa. Ita wannan ƙarfi take da shi goru ba. In ka samu goru ba ko kuma ka samu su dinya ko kuma su dabino, in ka samu wa'innan ka samu ka tau-tauna su.

A ita shawara ai muna fadawa. In mutum ya zo gare mu, za mu ba shi shawara a inda zai yi. Ko a wajen aiki ne, mu baka shawara inda za ka yi aiki kuma ka fita fes fes. Ba za ka samu matsala da wani ba. Ba wani zai zaitace ka yace wa naka za ka mun haka kamun haka. So ita shawara dole ne a bada shawara a wajen aiki.

A lokacin bacci kowa ma na yin harsashi amma ba kowane lokaci ba. In ta kama ne sai ka yi in kuma ka ga ba ka iya sai ka bari. Indai lokacin bacci ne kaga wani bai san me yake yi ba, yana kamawa mutum ya yi a lokacin bacci ko kuma ba zai yi ba, to ka gani ai zuwan ta ne.

Ina iya dafa abinci sosai ma. Ai ni nake ma dafa abincin da nake ci. Indai ta sha'anin abinci ne ai kabar mana shi. Mu ne iyayen girki. In dai girki ne, mun iya girki, mun iya abinci, mun iya girka tuwo mun iya girka miya.

Abincin da na fi so miyan kuka da kuɓewa, da tuwo da kuma shinkafa da wake. Abincin da na fi so ke nan. In ka mana abincin ai ka gama magana ita muke so kawai. Ai in ka bamu abincin nan kawai mai gida oga kawai ka huta. Ai ita abinci ba a wasa da ita. Ita abinci ai mai inganci ce hakika kuma akwai daraja. Da abincin da kake ci kaga cewa eh ka ci mai kyau kuma mai, mai amana, mai inganci a jikinka. Ai ita abinci kawai ka bari kawai. Abincin da na fi so ka ga, ka ga miyan kuka, tuwo ko kuma fate, ko kuma fate, faten, faten doya da faten wake.

Eh wani lokaci ina tara sabon kuɗi ayi. Suna da kyau ka gan za kaje biki sai ka samu kaɗan yayi raffa ma mutane, kaɗan wawasa ma mutane sababbin kuɗi. Ka gama sai ka tara su. Ina tara wa ina dan samun ije su, da suke suna da ban sha'awa ma in kana kallon su.

Eh wani lokaci yayi, dole ne yayi sai da shi, sai da sanarwa na apps ɗin. In suka bamu sanarwa ka gan mu ma suna samu muna samu. Shi ma'anar sanarwa ɗin kenan ai. Ka ga ba yi? Dole ne wani lokaci muyi ƙaunansa in suka nuna mana.

A sosai muna yin wuta da itace. Ko da wani aikin mutanen da ne, ai ba matsala. Da ne aka amfani da ice amma yanzu in ba waye za ka yi, firifisin na akuya ba ne ko kuma kayan ka akuya ka ga sai a yi wuta da shi, shi itacen. Eh kam, yana da inganci a yi wuta da shi ayi.

Ka ga ina son shekaran da aka, a lokacin da aka haife ni, a lokacin da aka haife ni wata, wata na Augusta, lokacin da na fi sokenan, Kaga lokacin ruwa ana ruwa lokacin, lokacin da na fi sokenan lokacin ruwa. Kaga lokacin za a yi noma.

Gaskiya a magana, gaskiya na fi son zama. Kaga in ka zauna sai ka yi tunani da kyau in ka yi zama amma kana tsayu wannan ka ga ba kyau ƙafanka ma zai gaji. Amma ita zama ta fi kyau kaga kana zama kana tunani amma zaman ma ba da yawa ba. Amma na fi son zama kaga kana ɗan zaman ka ya ɗan fi ma inganci ya fi ma muhimmanci.

Ita dangantawa ai dole ne a samu kuma ana haɗin kai gaskiya. Ana samu ana dangantawa tare da ƴan shugaban. In su ma sun bamu haɗin kai, kaga dole ne. Su ma mu ma mu haɗa kai mu ba su girma saboda mu samu kowa abin da ya samu abin da yake so. Amma ai ana haɗin kai sosai. To shugaban su ma suna ganewa muna haɗa kai saboda mu samu muyi aiki tare.

A'a, laile kam ai muna sauraron rediyo. Ina saurara, koyo muna sauraron rediyo, na ji sha'anin duniya. An bamu labaru kuma mun ji abin da ke faruwa a duniya. Ita shan rediyo, ita sauraron rediyo ai ya zama dole. Ina shan rediyo sosai kuma ka ga dole ne kowa ma ya fara shan rediyo.

Aikin gida da nike kullum, kaga dole ne in share ɗaki, dole ne in cire gizo-gizo a ɗaki, dole ne kuma mu share ƙura a ɗaki kuma muyi wanke wanke kuma a yi girki. Kaga in kai wannan duka, kaga kaɗan samu sauƙi a gida. Amma wannan nake yi sosai, kaga shara in ka share ɗaki, kaga ko ina yayi fes fes, ya fi dahu.